Sau nawa kake karɓar ƙira a aiki? Tambayar sau nawa nake ƙira a aiki tambaya, tanbaya ce daba za a iya amsawa da lamba guda ɗaya ba domin ba kowacce rana take zama iri ɗaya ba. Akwai ranakun da ƙira suke yawan shigowa sosai harkaji kaman wayar bata hutawa. Sannan akwai wasu ranakun da zaka iya shafe sa'o'i ba tare da ƙira mai yawa ba. Saboda haka bazan ce kullum ina karɓar ƙira sau da yawa ba, kuma bazan ce ƙiraye-ƙiraye basu da yawa kwata-kwata ba. A mafi yawan lokuta, idan rana ce ta aiki mai cike da hulɗa da mutane, zan karɓi ƙira sau da dama. Wani lokaci ƙira na iya zuwa daga abokan aiki domin tattaunawa wani abu cikin gaggawa, wani lokaci daga abokan hulɗa ko kwastomomi da ke neman bayani. A irin wannan rana zan iya karɓar ƙira fiye da goma wani lokaci har ya wuce haka. Amma ba kowace rana ce hakan ba. Akwai ranakun da nakan fi maidaeda hankali kan ayyuka da ke buƙatar natsuwa da tunani sosai. A irin waɗannan lokuta bana son yawan katsewa ta ƙira. Wani lokaci ma sai in sa wayar a shiru ko in takaita amsa ƙira sai dai sunada muhimmanci sosai don haka a irin wannan rana bazan ce ina karɓar ƙira da yawa ba. Watakila sau uku ko huɗu kacal a rana. Wannan ƙiran da nake karɓa yana dangantaka da irin abin da nake yi. Idan aikin ya shafi hulɗa kai tsaye da jama'a, to lallai ƙira za su yawaita. Amma idan aikin ya fi zama na ofis ko na bayan fage, ƙira ba su cika yawa saboda haka bazan iya ɗaukar kaina a matsayin wadda koyaushe yake kan waya ba. Amma kuma bazan ce wayar tana hutawa kullum ba. Wani lokaci ƙira kan zo ne a lokaci da bai dace ba. Kana tsakiyar aiki mai muhimmanci sai ƙira ya shigo. A irin wannan yanayi sai kayi tunanin ko zaka ɗaga ko kuma bazaka ɗaga ba har sai ka kammala. Ba koyaushe nake ɗaga ƙira nan take ba, musamman idan bana tsammani yana da gaggawa. Amma idan na san mai ƙiran yana da muhimmanci ko kuma lamarin yana da gaggawa, to zan amsa ko da kuwa ina tsakiyar wani abu ne. Haka kuma akwai ƙira na ciki, wato daga cikin ma'aikata ko abokan aiki, da kuma ƙira na waje. Na ciki sukan fi yawa a wasu lokuta domin sau da yawa abu yana buƙatar tattaunawa cikin gaggawa. Amman ƙira na waje basu cika yawa a kowane lokaci ba wani lokaci sai su yi yawa a rana guda, wani lokaci kuma su yi shiru na wasu kwanaki. A gaskiya, yawan karɓar ƙira yana iya zama mai gajiyarwa idan ba a kula ba. Dan wayar tana ringin akai-akai yana iya katse tunani ko rasmge natsuwa. Saboda haka ina ƙoƙarin sarrafa hakan ta hanyar tsara lokaci. Misali, idan ina da aikin da ke buƙatar maida hankali sosai, hakan, hakan kammala shi kafin in fara amsa wasu ƙira da basu da gaggawa. Amma bazan ce ina kauce wa ƙira gaba ɗaya ba. A'a, ƙira wani bangare ne na aiki kuma wani lokaci sune hanya mafi sauri wajen warware matsala. Maimakon a rubuta sako mai tsawo, ƙira na minti biyar na iya warware matsala cikin sauƙi. Saboda haka wasu ranakun zan fi son ƙira ni, maimakon a riƙa aika sakonni da yawa. Haka kuma akwai ranakun da ƙira basu da yawa amma saƙonnin da email suka cika. A irin wannan yanayi ko da ba ka karɓar ƙira da yawa, har yanzu kana cikin hulɗa da mutane. Saboda haka yawan ƙira ba shi kaɗai ke nuna alamar cikin aiki ba. Idan zan yi ƙididdiga a taƙaice zan ce a, a matsakaici ina iya karɓar ƙira tsakanin sau biyar zuwa goma a rana gwargwadon yanayi. Amma akwai ranakun da basu kai haka ba. Watakila sau biyu ko uku kacal. Haka kuma akwai lokutan da zasu iya wuce hakan idan aiki yayi zafi saboda haka amsata ita ce wani lokaci ina karɓar ƙira da yawa a aiki, musamman idan rana ta cika da hulɗa da jama'a sosai. Amma wani lokaci kuma a'a, ƙira ma basu yi yawa. Kuma ina samun natsuwa wajen kammala ayyukana kuma yana dangantaka da irin ranar da nake aiki da kuma irin aikin da nake yi a lokacin. Muhimmin shi.